Kwarai kuwa nina kasance ina riƙe riga a aljihuna domin kuwa ina fama da mura wanda yana buƙatan sai na riƙe handkerchief domin fyace majina. Riƙe riga a aljihu wani abu ne wanda ba kowa yake yi ba sai dai mai tsabta. To ni saboda bani da abin gogewa da shi, dole na riƙe riga. Mun kasance muna lokaci ne na hunturu wanda ba wuya mutum ya samu mura a kai a kai kana fyace majina domin haka riƙe riga a aljihu na kan yi shi a ko da yaushe.

Ni ina zama ne a unguwar Ako a garin Abuja. Unguwar mu ya kasance wani unguwa ne za ka ga, ahmm, me ake kiran shi? Za ka ga manya-manyan dutsuna ta wuraren baya haka. Da mutum ya shigo unguwar daga nesa, za ka ganin manya-manyan dutsuna. Bayan haka in ka sauka a garin Abuja, ka hauro motan jabi, a nan in aka sauke ka. Daga nan za ka hauro motan Ako inda nake zama. To unguwar mu ya kasance da ka shigo, za ka tarar da kasuwa. Wani kasuwa ne inda ake saida kayan abinci, su latas, su lemu, su ayaba, su kifi da nama. Duk wani abun da kake nema a wannan kasuwan da ake kira complex za ka same shi. Da kaɗan yo gaba kaɗan, za ka ga Pharmacy inda ake saida magunguna wanda ake sha idan mutum ba shi da lafiya. In ka taho jim kaɗan ta ƙasa, za ka ga wurare daban-daban, za ka ga shaguna, sannan ga gidaje nan a warwas. Eh, sa'anan in ka taho ciki, ciki, ciki kuma za ka yi ta ganin manya-manyan motoci masu kwasan dutsuna wanda ake samu daga manya-manyan duwatsun da ake fasawa. To wannan duts- wannan motocin za ka ga suna wucewa, suna tada, sukan tada ƙura sosai. Wannan ƙuran duk yabi ya dame ka, ka ƙasa ma wucewa wurin zaman. Sannan in ka taho ciki, ciki kuma za ka ga inda ake yin kitso, za ka ga jerin masu kitso kala kala. Wannan unguwa ta kasance unguwa ne wanda babu surutu sosai kamar sauran wurare, ba kaman baya ba. Unguwar mu yawanci za ka ga ko'ina tsit, indai da safe ne lokacin da ake zuwa aiki. Za ka ga kowa da kowa ya fita ko'ina yayi shiru, ba wani, ahmm, babu masu yawo. Kai da kake cikin gida, kai ne kaɗai ka san da kanka. Amma a waje babu kowa. Sa'an nan in kaɗan miƙe ta sama, za ka ga 'yan mashuna wanda suke sasaye suna jiran fasinjoji domin su kwashe su, su maida su bakin hanya inda ake kwasan mutane a ƙara shigo da su cikin unguwa.

Sosai da sosai. Na kasance ina son abinci mai yaji sosai amma ba ko da yaushe ba. Da farko farko ban cika son yaji ba saboda na taso ne a gida wanda mahaifina kwata kwata baya son ana saka mai yaji a abinci. Yawanci in za muyi miya, da waenan manya manyan ɗan zagaden ba tarugu ba, da ɗan zagade wai nan manya manyan shombo. Da shi muke yin abinci, shi kwata kwata ma baya son ana saka masa tarugu a abinci. To wannan duk ya saka na zo na saba ban cika cin yaji ba. Duk da de an san yare na, ni bayarabiya an san ni da cin yaji amma ni ban cika son shi ba saboda na taso ne ba'a cika cin yaji ba a gidan mu. Amma da nayi aure, Allah ya zo ya hadda ni da abokin san yaji. Dole na fara cin yaji ba shirri. Haka na ke apka shi a abinci babu yadda na iya. Tun ina hawaye ina ci. Har na zo na ɗan fara sabawa nima na goge na zama expert. Toh daga baya de da na zo na dan samu juna biyu abin ya kara bunkasa har ya kai ga in na dafa abinci ma in bai ji yaji ba, yaji na fita hankali. Bama na jin menene a cikin abincin in ba wai na apka yaji ba sosai da sosai. To shine yake sa na ɗan ji ɗanɗanon abincin. Amma in ban saka yaji ba kwata kwata sai dai inji abincin ma ya fita a raina. Wanzubarma na kan nema wannan abu mai ɗan yaji yaji musamman. Na kan je in siya kifi mai yaji saboda za'a saka min yaji a ciki. Abincin ma ba abinci bane. Su sukan ci yaji kalla-kalla daga tarugu, shongbo duk wani abun yaji Gai bayarabin mutum ba ka cika mai yaji a abinci ba, ba ka shirya bashi abinci ba. Amma yaji a ƙasar Hausa sai dai ka gan an kawo maka abinci sai a ɗan baka ɗan roban yaji a gefe. Domin ba'a san ko kana ci ba ko ba ka ci. Ni ma bai ake sirri dai a ko da yaushe ina fi son yaji wanda yake ɗauke da tafarnuwa. Asali ma wanda yake-- wanda aka ɗan daddaka nama a ciki. Mar'an yaji daɗi shi na fi so a kan kowane nau'in yaji. Gaskiya, a yanzu a halin da nake ciki ina son yaji amma ba can, can, can, can ba. Ba na fitar hankali ba amma ina son abu mai yaji. Bana son abu ya zama lap lap ba yaji, babu ɗanɗano, babu wani abun da zai sa inji kaman akwai yaji a ciki. Gaskiya. A cikin yayuna kuma su basu cika son yaji ba.

Eh to, gaskiya ni ban cika rera waƙa ba, ba na rera waƙa idan ina wanka. Domin wani abu ne wanda nake gani kamar hali ne na Yahudanci. Addinina addinin Musulunci ne kuma addinina bai koya min rera waƙa a bayi ba. So da yawa za ka ga arna su suka fi rera waƙa a bayi. Duk lokacin da suke wanka za ka ga bakin su baya shiru a lokacin ne waƙa take zuwa bakinsu. Ni so da yawa gaskiya ban da ma addinina ya hana, ni ma'aikaciyar lafiya ne kuma an faɗa cewa a cikin bayi akwai ƙwayoyin cuta microorganisms ko kuma a ce su ƙwayoyin cuta ne wanda da ka buɗe baki kana magana ko kuma kana ihu za su riƙa shiga bakinka. Waɗannan ƙwayoyin cuta suna iya su je su haifar maka da wata damuwa a jikinka wanda ka ga kai ka jawo wa kanka a dalilin rera waƙa ko kuma a adalilin jin daɗi a bayi. To ni gaskiya ban yarda da rera waƙa ba a bayi. Akwai lokacin da na zauna a wani gari wanda ake cewa Ondo State a kure a wurin kakana wadda take sayar da abinci. To a wani gida da yake kusa da gidan da muke ciki akwai wani wanda ake kira da Boda Ojo. To shi wannan Boda Ojo duk sanda zai shiga bayi a bayi lokacin a nan yake fara rera waƙa. Shiga shi mashayin giya, mashayin taba. A bayi zai je ya sha taba, ya sha giya, ya sha duk wani abun da zai sha duk da haka kuma ya hana ku jin magana yayi ta rera waƙar nan dai. Haka zai yi ta rera waƙa ka rasa ma mai ke damun sa. Shi dai ga shi nan abubuwan da yake yi ba su da kyau amma kuma hasalima ko magana ma ban cika yi a bayi ba domin magana a bayi ma ba shi da kyau. Balantana ace rera waƙa kana buɗe baki kana hahaha. Duk dai babu ma ka yin ba gado ba seti. Shi dai gashi nan abubuwan da yake yi ba su da kyau amma kuma Duk wani wanda yake da al'ada mai kyau ko kuma ace tarbiyya ko aƙida mai kyau ba za ka tarar da shi yana rera waƙa a bayi ba a tambaye shi ba. So da yawa ma sai dai ka ga mutum ba shi da abin yi za ka ga dai shi ne dai masu rera waƙar nan a bayi. Ni gaskiya a nan Arewa za ka ga ba a cika rera waƙa a bayi ba amma a kudancin ƙasar Nijeriya za ka ga yawanci rera waƙa abu ne wanda kowa ya saba amma duk wani abu da za a yi ba ma in za a sha taba a sha menene. To a bayi yawanci ake rera waƙa ake yin shi. Sai an shiga bayi, sai an shiga bayi ana bahaya ko kuma ana wanka a lokacin za ka ji muryar mutum yana ƙwalawa. Shi ga shi warin kashin ma ya ishe shi amma kuma a haka za ka ga ya dage da waƙa. To ni dai gaskiya rera waƙa a bayi abu ne wanda ba zan iya shi ba gaskiya. Ban ga abun da zai kai ni rera waƙa a bayi ba.

Sosai da sosai gaskiya ni ban wani iya tuƙin mota ba gaskiya amma ina da ɗan tsoro na duk da dai a yau din nan yanda na ƙosa na tuƙa mota to gaskiya zan iya tuƙawa da na same shi indai auto ne ba manual ba amma ban iya tuƙin mota ba sosai gaskiya mun ɗan koya shi sama sama ne amma ba wani sosai ba ƙanina kuwa shi da ƙarfi da yaji ya koya duk da a lokacin ba'a son yana taɓawa tun daga kan keke haka yaron nan yake fita da keke aka siyo mai keke ya yi ta yawo da shi inda aka manta da wanda ya iya keke to mota ba zai yi masa wahala ba to shi daga kama mota tun yana buga shi da bango yana buga bayan shi da wurare har yazo ya ɗan ƙware ba laifi wanda yana iya janshi da kyau amma ni dai gaskiya magana ta gaskiya ban iya tuƙin mota ba duk da dai an san cewa yanzu zamani ya canza kowa da kowa yana tuƙin mota ba tare da an samu wani matsala ba tuƙa mota wani abu ne wanda za ka tarar ba kowa ya iya ba inba mai kuɗi ba wanda yake da ɗan motar shi da yake ɗan ja asali ma a garuruwan Larabawa ba su cika son mata suna tuƙawa ba domin suna ganin tuƙa mota wani abu ne wanda namiji ne ya kamata a ce yana yi ba mana mace ba su ba su yarda da mace tana jan mota ba domin suna ganin wayewa ne wanda wayewar bata shiga cikinta. Muhimmanci government ta ilimi ne mai muhimmanci wanda na saka shi a cikin abubuwan da nake so na aiwatar a cikin wannan shekara mai albarka in sha Allahu idan Allah ya rufa mun a siri abu ne wanda ni na saka shi da yardan Ubangiji zan yi kuma zan koya da yardan Allah in kuma Allah ya hore mun zan siya.

To, gaskiya dai ni na kasance mai son abu mai kyau sosai, abu mai ƙayatarwa, abu mai kwantatarwa, mai annashuwa, mai sa farin ciki, mai dadada marai. To a ɗakuna dai na kasance Allah ya hore mu. Ina son ɗaki ne mai yalwa, mai girma sosai. Ɗakina ina son ya kasance na da girma wanda a cikin ɗakin za ka tar da ɗan kujeru wanda za ka ɗan iya zama. Kujera ba kowane irin kujera ba, kujera massage. Da aka iya massage da ka zauna a kai zai maka tausa. Da ka kwaso gajiya in ka zo ɗaki kafin ka hau gado ka kwanta, za ka iya zama a kan wannan kujerun. Kututuwan kujera na da nake so a ɗakina kai wuce guda biyu. To waɗannan kujerun zasu kasance dai massage ne, ba kowane irin kujera ba wanda mutum kawai zai hau ya sauka ba tare da ka ji wani daɗi a jikinka ba. To, wayannan na kasance ni na son colour, kaloli masu kyau kamar purple. To ɗakina na kasance purple ace anyi painting shi kala purple to ya kasance cotton din ma ya zama purple. Baccin haka zanin gadona ma ya zama purple. Sa'annan duk wani abun da yake ɗakin daga kujera ne, daga center rug ne sai kuma menene. Level ɗin kala ne ba tare da an samu wani miskila ba. Baccin haka ina son ɗaki mai sanyi mai raɓa. Mai raɓa irin ta AC na zamani wanda akan kafa a ɗaki. Za ka ga ɗakin yana da sanyi ba laifi kuma ba wani zafi zafi ba sosai. Wanda za ka iya canza temperature ɗakin ba tare da ka samu damuwa ba. Sa'annan na kasance ina son ɗaki me wanda daga waje ina kallon view like ina kallon wani beautiful view, view mai lafiya ko kuma ace garden yana ta bayan ɗakina. To, yanzu kasance ina son yawan wannan ɗakin man da, da na ɗan leƙa ta window ta ta ko kuma ta taga, zan ga beautiful view ko kuma ace zan ga wuri, ƙayutaccen wurin. Farma in aka yi shuke shuke na fulawa ne kuma shuke shuke ma na kayan abinci. Ni ban damu ba. Sa'annan na kasance ba zan ƙi ba Allah hore mu, da zama bayan ɗakina akwai ɗan wani ɗan ƙaramin portrait ko kuma ace ɗan ƙaramin zoo dai haka wanda zan ga dabbobi masu kyau wanda zasu riƙa sakara nashiwa da jin daɗi. To, baccin haka kuma na kasance ina son ɗaki wanda hankali na kwance a cikinshi ba tare da ya tabu tashin hankali na. Ɗakuna da abadi yawanci za su, ba'a cika yi masu abubuwan nan da na zai lissafa ba. Yawanci ma za ka ga an tsutsuke ɗaki ne ba tare da an samu wuraren shan iska da ya kamata ba. Sa'annan a ɗakina ina son ya zama to akwai kofin shayi da kuma kayan shayi wanda duk sanda da naje shan shayi to fa ka ji kusa da ni zan sha shi. Sa'annan ɗakina ina son ɗaki wanda yake da bayi na.